Aikin gidan da nake yi kullum shine. Ina girki, ina wanke wanke, ina shara, ina mopin, kula da yara, kula da komai na gida, tsaftace ko ina, girki da sauran su.

Eh muna yi wa addu'a kullum. Muna addu'a da safe daga ka tashi daga bacci, muna addu'a aƙalla sau biyar bayan kowace sallah, sannan muna addu'a idan zamu fita daga gida, muna addu'a idan zaka shigo gida, muna addu'a idan zaka shiga bayi, haka ma idan zaka fito daga bayi.

Ina gaishe da mutane da safe ko da rana ko da yamma, duk dai sanda muka haɗu. Idan manya ne, irin iyaye waɗanda ake ce ma eldari people, nakan duka in gaishe su. In kuma sa'o'i na ne, nakan musu musafaha mu gaisa.

Kayan marmarin da na fi so shine gwanda. Ina son gwanda sosai sosai. Bayan gwanda kuma ina son kankana. Kankana ma ina son tufa. Ko ina son gwanda, kankana, tufa. Ina son kuma rake. Sune kayan marmarin da nake so sosai.

Abin da nake yi don kiyaye lafiya shine ina cin abinci mai kyau. Ina cin abinci ingantacce wanda ake ce ma balanced diet sannan ina yawan shan kayan marmari. Ina kuma yawan shan ruwa sannan ina ɗan motsa jiki.

Ba na sabunta shirye-shiryen kwamfuta sabida ma banda kwamfuta. Kwamfutar kawai da nake gani shine a gurin aiki da nake amfani da ita. Ma ba na sabontata. Masu makarantar su ke sabonta abubuwan cikinta sabida ba tawa ba ce.

Eh mana ina cin citta a abinci sosai mana. Ko ɗanya ko busashshiya, a jajjaga ko a markaɗa, a sa a abinci ko kuma a haɗa citta da kananfari da masoro da tafarnuwa a jajjaga su ko a busar a daddaka su su zama gari sai a zuba a kowane abinci ko kuma a markaɗa cittan a yi juice ɗinta.

Ina inganta aikina ta hanyar yin abin da ya dace, a san da ya dace, a kuma in da ya dace. Ina inganta aikina ta hanyar yin amfani da abubuwan da ya dace. Ƙuringanin aikina ya sauƙaƙa kuma ya inganta, tun da za mu samu riba mai kyau.

Ba na iya busa tsaki. Ban magana mai hausar nan na ko take nifi ba na ka na iya busa tsaki. Tsaki as in mutum yayi tsaki da bakin sa kokuma tsaki kuke nufi tsakin da ake yi dan bu ko a yi fate.

Eh mana! Ina jurewa barkono mai yaji saboda na mafi yin girki yayi yaji kuma har yara na koya musu cin abinci mai yaji. Akwai wani sakon ma muna busar da barkonon sai mu daka shi tare da citta da su kayan ƙanshi sai zamana in kai abinci da mai, sai karin ga barbada barkono mai yaji.

Haba, ai a ko ina miya mai zafi ya fi miya mai sanyi, sabida miya mai zafi ya fi ƙosar da kai kuma ka fi jin daɗin cin abincin kan miya mai sanyi. Miya mai sanyi kuwa ba ta da gamsarwa da ƙosarwa kuma ba za ka ji daɗin miyan yanda ya kamata ba akan inda miya mai zafi ne. Don haka miya mai zafi ya fi.

Eh ina raba nishi da mutane amma ba ko da yaushe ba kuma na fi raba abinci da mutane lokacin babban sallah ko ƙaramar sallah ko lokacin taron suna ko kuma taron biki ko dai wani babban sha'ani haka shine a lokacin da na fi raba abinci da mutane.

Eh ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Ya danganta da ra'ayina da kuma kalan abincin da nake ci a lokacin amma ba wanda bana yi. Has ta shinkafa da aka fi ci da cokali ni na kan ci ta da hannu. Na kan ci waina da hannu, taliya da hannu, farfesu da hannu kuma na kan ci shinkafa da cokali, kuskus, dambu da sauran su da cokali.

Gaskiya yanzu bana karanta jarida, da dai na kan karanta jarida shima a da ɗan mahaifina Allah ya jikan shi da rahama ya sa ya huta kuma ya sa shi a gidan aljannal fiddausi madaukakiya, shine yake siyo jarida, to in ya siyo a lokacin na kan ara in karanta.

Gaskiya bana raba wurin da nake a yanar gizo gizo. Ma'ana bana raba location dina a yanar gizo gizo. E, saboda ban ga amfanin raba war bata mutane, saboda wasu za su iya amfani da wannan raba wurin da kake a gizo gizo don su cutar da kai.

Eh, da ina son cin abincin titi amma tunda maigidana ya nuna yana ƙyama baya so, sai ni ma na zo na daina. Amma fa abincin titi duniya ne saboda yana da daɗi kuma balle in ka samu masu tsafta masu kula.

Yadda na ke yanke shawara a aiki shine zan duba menene maslaha, menene ya fi inganci kuma menene zai tafiyar da aikin nan gaba. Sai mu duba shin wane shawarar ce za ta fi ba da abin da aka fi so.

Eh ina shan ruwa mai sanyi. Ainihi na ma fi son ruwa mai sanyi kan ruwa mai zafi. Dida an ce wai alafiyan ce bai kamata mutum yana shan ruwa mai sanyi ba. Amma ni dai gaskiya na fi son ruwan sanyi sabida yafi bani abin da nake so tun balle idan ka gaji.

Abin da na keci a wurin aiki shine abincin da na tafi da shi. Kullum sanda zan haɗa ma yara lunchbox dinsu, nima ina daita haɗa nawa. Idan na tashi cin abinci sai in ci abinci na. Amma wani lokacin na kan sayi biskit in ƙara da shi.

Eh ina yin motsa jiki kullum. Dan ance tafiya a ƙafa ma motsa jiki ne to ina tafiya a ƙafa kuma a makaranta in ina zagayawa a ƙafa nake tafiya. To shine kawai yanayin motsa jikin da nake. Ba na gudu, ba na jogging, ba na tsalle-tsalle.

Eh ina yin ciniki a kasuwa, in naje seyan abu naga ya mun tsada ko kuma ina tunanin an cika mun kuɗi na kai ni ciniki da mai siyarwa. Ama a misali in ka ce abu dubu ɗaya ne kuma ina tunanin ko kafin in zo gurin na tambayi kuɗin abun an ce mun ɗari bakwai ne to zan yi ciniki da kai in ce zan siya ɗari shida har muyi ta ciniki, mu zo daidai kan kuɗin abun.

Wani irin ƙasa kuma gidanmu yake da shi? To ban gane ma tambayar ba Ƙasa, ƙasa ta ƙasa, ƙasa halittar Allah ko kuma wane irin ƙasa kuke nufi? Ko kuna nufin wane irin ƙasa? To in wane irin ƙasa ne, ƙasan da muke da shi ƙasa ne da aka sa mai tiles a ciki a waje kuma aka saka mashi siminti.

Ina karɓar baƙo ta hanyar mai lali marhaba da nuna farin ciki na da jin daɗi na bisa ziyarar da baƙon nan ya yi. Ya shigo, ya zauna, an kawo mai ruwan sha da abu mai sanyi da snacks kayan marmari na taɓa wa kafin an kawo mishi abinci.

Yawan dangin mu a gida babu, a inda nike zaune a yanzu dagami sai maigida na sai yarana bamu tada da dangi a gidan mu, idan munje can family house sosai akwai dangi in kuma family house in maigida namu kaje dangin da suke zaune dasu akwai su da yawa.

Ina wanke kayayyaki na a lokacin hutun ƙarshen mako, da Asabar ko duk Lahadi na mako. A lokacin nake wanke kayayyaki, Zan wanke kayayyakin sawa na da na yara. Sannan kuma ina wanke kayayyakin cin abinci kullum.

Lokacin da na fi so na shekara shine karshe karshen shekara, irin Nuwamba zuwa Disamba. Lokacin sanyi ke nan, lokacin ya fi daɗi, babu zafi, babu takura kuma lokacin an yi hutun makaranta. Za ka samu lokacin da za ka yi bacci ka huta ka yi su gyare gyare.

Eh, a da nayi kallon taurari da daddare. Idan dare ya yi za mu fita waje mukalli mu kalla sama, muga taurari, mu ga wannan ya fi wannan haske, wannan ya fi wannan girma, wannan kuma ya fi kusa da duniyarmu kam wancan. Amma gaskiya yanzu ba na fita in kalla taurari da daddare.

Abin shan da na fi so a da shine lacasera. Amma yanzu abin shan da na fi so shine in sha kankana da za a haɗa shi da madara da zama ko kuma a haɗa shi da madara da suga. Idan ka yanyanka kankananka sai ka zuba mata madara, sai ka ɗan ƙara zama ko sukayin ba ta da zaki, sai ka jujjuya ka barshi ya ɗan yi sanyi kaɗan dama shi sai ka sha.

Bikin da na fi so shine bikin Sallah. Ko ƙaramar Sallah ko babbar Sallah shine bikin da na fi so, sabida bikin, bikin ba al'ada ba ce. Bikin da addini ya kawo mana ke nan. Da ƙaramar Sallah shine Sallar da ake yi bayan azumi, shi kuma babbar Sallah Sallar da ake yi bayan an je Hajji anyi Hajji.

Kalan irin man da nake amfani da shi shine mai mai gurguwa. Yana nan a cikin kwalba. Man kalan shi yellow ne Sunan shi da turanci Stella. Amma dai mu mai gurguwa ake ce masa. Akwai ƙarami, akwai babba, akwai mabi ma ƙaramin.

Ba mu da wani specific kayan aiki da muke amfani da shi. Saboda a harkar koyarwa kayan aikin da za a ci ana amfani da shi shine allo da abun rubutu, sai littafi da biro, sai fensir da rijistan kiran sunan yara, sai kuma diary da ake shigar da zantuka.

Gaskiya bana iya hawan keke. Ban taɓa, so ɗaya na taɓa gwada hawa keke na ga bazan iya ba. To tun daga lokacin ban sake gwadawa ba. Ni duk irin abubuwan nan su keke, mashin, mota, doki duk ban iya hawan su ba. Ka san sabida dan ana considering shi abin maza. Mata bai kamata su iya ba.

Ni kuwa nake amfani da ruwan rijiya. A gidan nan ba ma mu da ruwa in ba na rijiya ba. Da ruwan rijiya muke girki, da shi muke wanka, da shi muke wanke bayi, da shi muke rayuwar mu. Ba mu da ruwan famfo ko ruwan bohol, da rijiyar nan dai muke aikata aikacen mu na koda yaushe.

Abin da nake yi a lokacin da babu wutar lantarki shine idan da daddare ne, in kunna mana fitila ni da yara. In na kunna mana fitila, in akwai wanda yake da aikin gida da aka bashi a makaranta, sai ya zo ya zauna ya yi. Idan kuma da rana ne babu wutar lantarki, babu amfanin kunna wutan fitilar ne ba.

Ina kiyaye kalmar sirri ta hanyar wane kalan sirri ne kuma ta ina aka bani sirrin. In sirrin da aka faɗan mun a baki ne to bana faɗa ma kowa shi. Idan kuma sirrin da aka turo mun ta sako ne zan iya in tura shi kan Gmail dina in adana shi yanda ba wanda zai gani.

Ina jagorantar mutane ta hanyar yin adalci a tsakaninsu. Ina jagorantar mutane ta hanyar nuna musu me yasa nice jagoran su, me muke nema, menene manufarmu, me muke son mu cimmawa ko kuma wane sauƙi ko gyara ko kiyayewa za mu kawo ma ɗabi'a da kowa ya riga ya siffanta da shi ta wurin mu cire mashi.

Eh mana, Eh mana ina iya kunna wuta, don ban iya kunna wuta ba waze kunna ba, sabida akwai lokuta da dama da in ma kace sai wani yama abu a lokacin ne maybe zaka buƙatar wutan wanda kake so ya kunna ma baya nan. Ina kunna wutan lantarki mu ga haske san nan kuma ina kunna wutan gas, ina kunna wutan iche ko kuma wutar gawayi.

Gaskiya gaskiya bana son ɗaukar hoto. Idan an sha'ani a katakura in zo in ɗau hoto, in na ce ban son hoto aka ce mun me yasa zan ce ban son hoto? Ɗaukan hoto sun ce kawai ne banda lokaci ne. Gaskiya rabanda in yi hoto ni na mamanta kuma ku yara ma haka ne ba yi musu nike yi ba.

Eh nakan je aiki lokaci dai dai amma kuma wani zubin na kan je aiki ba lokaci dai dai ba. Ya danganta da na tashi da wuri na gama aiki na da wuri kuma mai ɗaukan mu ya zo da wuri ko kuwa in ya zo da wuri za mu je aiki daidai goma kafin mu je kafin lokacin.

Ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar ba na zuwa da aikin gida da aikin makaranta gida sannan ba na zuwa da aikin gida makaranta. Na bar kowane aiki a mahallin shi a inda aka ajiye shi saboda kar wannan ya shiga wurin wannan.

Ina amfani da launin tawada, me sunanshi da Hausa? Shuɗi ko? Kaman shuɗi ne blue. To ina amfani da shuɗi sannan blue ke nan, sannan ina amfani da ja wato red. Ina amfani da shi shuɗin ba wato blue wurin su rubutu da sauransu.

Hmm inda nake son in ziyarta shine Saudiyya. Ina so in ziyarci Makka, in ziyarci Madina. Madina in ziyarci masallacin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sannan in kai mai ziyara a kabarinshi, sannan in je Makka in yi ibada, in yi addu'o'i. Da sa ran Allah zai amsa mana ya biya mana buƙatunmu na alheri.

Ina amfani, irin sabulun da nake amfani da shi sabulun wanka ne. Sannan ina amfani da sabulun wanki. Ina amfani da sabulun wanka kowane kala dukansa dettol, Gifts da sauran su muyi wanka. Sannan kuma muna amfani da sabulun Viva don yin wankin kaya.

Nakan duba saƙonni a wurin aiki so ba adadi. Nakan duba idan ina tsammanin za ka turo saƙo to sai in duba wayan makaranta. Sannan nakan duba email ɗin makaranta ko da wani ya turo saƙo.

Eh, rubutuna yana da kyau. Rubutuna yana da kyau sosai sosai dan rubutuna yana ɗaya daga cikin rubutu wanda yafi kyau a duk gidan mu. Rubutu mai kyau yana sa a fi gane me kake son ka rubuta. A fi gane ko gun jarabawa ne ana ma ƙara baka maki sabida akwai malaman da suke bada maki sabida rubutu yayi kyau.

Ba na da sa hannu a sakonnin mu, saboda yanzu ai yawanci sakonni ta waya ake turawa, so bayae requiring sa hannu. Na manta menene requiring da Hausa, amma kuma ya kamata fa a ce sakonni suna dauke da sa hannun wanda ya tura sannan a saka sa hannun wanda ya karba.

Nafison fanka ko AC wa zai so fanka bayan ga AC. Ai duk aikin da fanka zai yi AC zai yi AC zai yi shi sau biyu ko sau uku. Dan haka gaskiya ni ma nafison AC da wata fanka ga AC wa zai so fanka ni kulsum.

Lokacin da na fi so na rana shine da yamma. Lokacin na riga na baro aiki ko kuma da dare. Lokacin ne za ka ɗan samu ka huta, ka yi labari da iyalinka, ka ɗan kwanta, kasusuwan ka suma su huta, ka ci abinci, ka zauna kayi wasu ayyukan da ya kamata.

Shagon da na fi zuwa shine shagon da ke makarantar da nake zuwa in koya. Duk wani siyayya ta da nake so in yi, duk wani abun da muke buƙata can nake zuwa in siya. In ma ba zan je can ba zan aika a siyo mun ko kuma in kira mai shagon ya kawo min ko me nake bukata har gida.

Ina kwana a gado kuma ina kwana a ƙasa. Ya danganta ga ra'ayi na da abin da nake buƙata. Amma deh yanzu na kai shekara a ƙasa nake kwana, sai dai maybe a cikin shekarar baifi zan iya ƙirga so nawa ne na kwana a gado ba. Ƙasan ni yafi mun balance sabida yara faɗowa ƙasa, so shi yasa kawai na haƙura da hawa gadon muke kwanciya a ƙasa, muke kwana a ƙasa.

A'a bana zuwa gidan fim, bamma san ina ne gidan fim ba. Me zai kai ni gidan fim bayan duk wani fim da zan nema ko zan ji ina son kallo zan iya kallon shi a waya. Ni a wurina zuwa gidan fim ɓata kuɗi ne da lokaci tunda kome zaka kalla a can zaka iya kallon shi a waya.

Yanda nake shaƙatawa lokacin hutu shine in yi bacci ko kuma in ɗau wayana in takallo. Ina danne danne, ina sada zumunta. Shine yanda nake shaƙatawa lokacin hutu. In na gama aikin gida da safe, na gama shirya yara, su kwanta suyi bacci ko ni ma in kwanta muyi bacci tare ko kuma muyi kallo.

Gaskiya bana iya tsallen igiya. Ƙannai na da yayyi na duk sun iya tsallen igiya amma ni bana yi saboda yana min wahala kuma sai in ganni haba na wuce in yi tsallen igiya. Wallah kuma ina so in koya amma ina tunanin ai yanzu lokacin koya ya wuce tunda dai ni ba yarinya bace.

Mu je a cire yanyanya. Mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine kyautatawa da riƙe amana. Duk abotan da babu riƙe amana da kyautatawa da jin kan juna to ba abokantaka bane, kawai shirmi ne. Duk abokin da zaka yi kamata ya zama na abokantaku kun gina shi ne akan amana, jin kai tausayi da son juna.

Yanda nake jin hayaniya shine a hanya ko a makaranta ko kuma yara in suna hayaniya. Ni kuma bana son hayaniya sabida hayaniya nasa kaji duk ba ka jin dadi kaji duk you are frustrated irin kai ni kunnuwa na sun gaji. Har zazzabi hayaniya na iya sawa.

Ai kullum ina amfani da intanet sau ba adadi, saboda kullum cikin amfani da intanet, da intanet din nike. Amfani da intanet yana sawwaka maka al'amuranka, yasa kayi duk abinda kake so kayi da sauri kuma ingantaccen information kake samu.

Kalan tsintsiyar da nake amfani da ita, tsintsiyar zabori ce. Ina amfani da ita wurin share uwa, ɗaka falo, kicin, tsakar gida da ko'ina. Ana kuma amfani da tsintsiyar laushi ita ma don share cikin gida. Tsintsiyar laushi ta fi saurin ƙarewa, tsintsiyar zabori kuma ta fi saurin dadewa.

Na fi son kallon fim ɗin da akwai faɗa a ciki, action, fim mai tausayi, fim mai ilmantarwa, nishaɗantarwa, gami da faɗakarwa. Sabida fina-finan suna saka ka ƙara gane mi duniya take ciki da kuma yanda za ka tafiyar da al'amuranka tare da kowa.

Yanda nake jira a layi shine idan naje wurin da ana layi zan tsaya, zan tambaya wane ne na ƙarshe. In aka nuna min wane ne na ƙarshe sai in tsaya a bayan shi ko a bayanta. In na tsaya a bayan shi sai wasu ma da suka zo daga baya na su jira a layi a baya na. Bana tura mutum wai ni na rigashi ko ina in shiga indai ina kalla.

Na fi son zama, na fi son zama a birni. Saboda a birni aka haife ni, a birni na tashi a birni na yi rayuwa ta gaba ɗayan ta. Amma dai na taɓa zuwa ƙauye ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ziyara. Rayuwar birni ta ɗan fi sauƙi ne da samun wadatuwan abubuwa kan rayuwar ƙauye.

Ina goge haƙora na sau biyu kullum. Sau biyu kullum safe da yamma. Ina goge haƙora na sau sha huɗu a duk mako sannan ina goge haƙora na sau sittin a duk wata. Goge haƙora yana kare ka daga cututtukan baki irin su warin baki da kuma haƙoran ka su lalace. Goge haƙora zai sa haƙoran ka su zama na very clean, a tsaftace kuma da kyangani.

Na fi kuzari da safe sama da da yamma, saboda da safe ka tashi da ƙwarunka baka riga ka yi aiki ka gaji ba amma kuwa da yamma ka riga ka yi ayyukka maybe ma ka fita ka dawo a gajiye, dan haka kuzarin ka zai zama na ragagge ne koma babu kuzarin kwata-kwata.

Ba ni da wata lamba mai albarka. Kowane lamba a gurinmu mai albarka ne depending on wane lamba ka samu. Amma dai ko addini ya ce duk abin da za ka yi, ka yi shi wutiri. Ke nan ka yi shi a ƙirgan ɗaya ba a biyu ba. Ke nan odd number ba even number ba.

Bana koyan, bana koyan wata yare. Na dai so na in koya yaren Larabci sabida na ɗan iya shi ba sosai ba. Na so in je in ƙara koyon shi, in iya shi sosai da sosai amma kuma ban samu damar zuwa in sake ba. Amma dai ina da buri zuwa in koya yaren ko ba yanzu ba.

Eh ina kwana a ciki mana, to idan ba a ciki ba a waje za a kwana? Ai kwana a ciki shine wurin da ya kamata dama mutum ya kwana. To sai mutum ya fito ya kwana a waje kun jiku da wani irin tambaya mara kangado. Kwana a ciki ko, ko da yaushe a ciki muke kwana. Menene kuma wani tambaya muna kwana a ciki?

Ina tsara ayyuka ma wa'inda suka fi mahimmanci ta hanyar duba wanne ne mahimmancin shi yafi sauran. Sai in fara yin ayyuka wa'inda mahimmancin su ya fi ko wanne. Bayan na gama shi sai in zo in yi mai bimashi. Ina ayyukani based on mahimmanci to mahimmanci kamar an ce after.

To kun ji wani sabuwa inji Yan chacha Menene kuma daftarin kuɗi? Ni banma taɓa jin kalman nan se yau Menene daftarin kuɗin me ake yi da shi? Da na san menene daftarin kuɗin da kuma abin da ake yi da shi sai in san ko ina dubawa In kuma kuna nufin maybe account balance kuke nufi a duba to ina dubawa.

Gaskiya ba na ajiye kwafin bayanai na, amma dai na san ya kamata a rinƙa ajiye. Amma gaskiya a yanzu dai ba na ajiye kwafin bayanai, sai dai nan gaba mu fara. Tunda ajiye kwafin bayanan yana da kyau kuma yana da muhimmanci. Ya kamata ace mutum yana ajiye wa ko don sabida tunawa.

Gurin aikin mu yana da girma da faɗi da kyau. Makaranta ce ginin gidan sama, tana da kaso uku. Kashin farko shine sakandarin. Akwai sama da ƙasa, a sama ne aka yi labs ɗin, ban san sunan lab da Hausa ba. A ɗakin gwaje-gwaje sorry. E a sama akwai ɗakin gwaje-gwaje, a ƙasa akwai azuzuwan karatu. Sai kuma ɗayan ɓarin shine na fannin firamare, sai kuma akwai fannin naziri. Sannan kuma akwai fannin malamai wato staff room. Sannan kuma akwai gefen sa admin block, wurin karɓan baƙi da sauran su. Gaskiya wurin babba ne kuma yana da kyau kuma muna jin daɗin aiki a wurin.

Ina taunawa goro idan na samu. Ai ina son goro, goro yana da daɗi. Balle idan an yi biki ko suna ana raba goro. In an bani ina taunawa sosai sosai. Saboda goro yana da daɗin ci. Akwai normal goro, goron Hausawa sannan akwai namijin goro duka ba wanda bana taunawa.

Sha ko, ina shan madara sosai sosai. Ai wanda yace bai san, bai shan madara sai in ga kamar bai san daɗin duniya ba. Madara ai tana ɗaya daga cikin abun da ya kamata mutum ya rinƙa sha. Banda daɗin ta, tana inganta lafiya. Tana cikin, ehm, class ɗin abinci da ake ce wa protein Kuma furotin yana ƙara ƙarfin jiki, ƙarfin ƙashi da sauransu. Don haka ina shan madara sosai sosai. Yara ma ina ba su su sha sosai sosai.

Eh, ina sauraron rediyo. Sabida ta hanyar sauraron rediyo ne za ka samu labaran abubuwan da ke faruwa, labaran duniya, labarai na nishaɗi, shin me ma ake yi yanzu, me duniyyar ta mu take ciki, ana samun cigaba ko kuwa. Sauraron rediyo yana ɗaya daga cikin babban hanyar samun labarai ingantacce.

Je ki zauna. Bana shan magani kullum. Ai shan magani kullum ya zama abinda ake ce ma drug abuse. Kawai mutum dai zai sha magani ne a sanda bai da lafiya ko kuma a sanda likita ya rubuta mashi. Amma shan magani kullum ai bai kamata ba sabida bai ma inganta ba. Hakan kashe kai ne.

Abin da nake ji ranan biyan albashi murna, jin daɗi. In ji kai yau ina cikin walwala da farin ciki sabida da anyi biyan albashi. Kasan duk wasu bukatunka da kake tacewa sai ƙarshen wata, sai ƙarshen wata, sai albashi ya shigo za ka yi su. Kuma yara ma at least za ka kyautata musu suji daɗi.

Ina cije farce sosai ma, ina ga kafin in yanke farce. Ina cije farce sosai ma saboda ina ga kafin in yanke farce so ɗaya, na cije ta yafi so goma. Ai ni cije, ta cije farce, ni ma nike gyara kumbata, nike gyara farce ta. Kuma yara ma ina hana su, duk da dai babban ƴar tawa ita ma cije farce take yi. Haka ma babansu cije farce yake yi. Sai dai Allah ya gyara mana ya yafe mana.

A gaskiya na fi son zama a kan tsayuwa. Duk abun da zai sa in tsaya ba na so, saboda ba na iya jure tsayuwa. Da na ɗan tsaya na yan mintina, na yan sakanni da yan mintina zai ji ƙafafu na sun fara mun ciwo. Shiyasa gaskiya duk wani abu da zai sa in tsaya a tsaye gaskiya ba na son shi, ba na ƙaunar shi. Saboda na fi son kome zan yi, in yi a zaune. Duk da dai wani zubin yin abu a tsaye ya fi sa kayi da sauri. Ina ga wanki ni kaɗai nake jure mashi in yi shi a tsaye.

Eh ina shuka tsirrai tsire-tsire a gida. Shuka tsire-tsire yana sa gidanka yayi kyau, yana sa numfashinku ya zama ingantacce saboda carbon dioxide ɗin da kake fitarwa, shi tsire-tsire suke amfani da shi don suyi gina abinci wanda ake kira da photosynthesis.

Ina haduwa da abokanan ciniki ta kan kafofin sadar da zumanta, ta kafofin sadar da zumanta ko kuma ta physical wato su zo inda kake saida abu su siya. In kuma ta kafofin sadar zamanta ne kila sun ga kayi tallan kayan da kake siyarwa, ya maka tun da za ka ajiye lambar sadar wanka da za su iya kiran ka dashi dai su kira ka dashi sai kuyi cinikin ku.

Ina rubuta rahoto sau iya adadin da aka buƙaci in rubuta. Ina rubuta rahoto duk ƙarshen zangon karatu sannan kuma ana rubuta rahoto duk ƙarshen mako ko kuma duk sanda aka yi taro wa to duk sanda aka yi meeting. To ana buƙatar mutum ya rubuta rahoto.

Ni gaskiya ba mu aboci ya fira ba ce, don haka ba ni da fira da na fi so. Amma dai na ga mutane da yawa sun fi son firen rose jan nan na wanda aka ce yana alamanta soyayya. To na ga dai mutane sun fisonshi, to illan ni ma dai da ina shiyan da ake bayarwa zan fi son fira rose.

Eh ina son abinci mai yaji. In ma nayi abinci baiyi yaji ba, hakar zuba yaji nake yi. Ai abinci mai yaji duniya ne. Da kaci abinci salam ka ji ba wani taste ɗin yaji yaji. Ai gwanda ka ci mai yaji. In ma yajin ya ma yawa sai ka sha ruwa ko ka sha juice ya kore yajin.

Eh ina sanya tabarau, ina da matsala a ido na wanda likita ya rubuta min tabarau akan ko da yaushe a rinƙasa kullum kullum. Amma da kike ka san ɗan adam ba san bin ƙa'idoji muke ba, bana sanya tabaran sai in zan yi aiki da kwamfuta zan daɗe, in ma ba daɗewa zan yi ba bana amfani da shi. Kuma ina son in gyara wannan halin amma har yanzu na kasa gyarawa. Ma eh tabbas ina sanya tabarau.

Abinciccika da yawa suna sa ni jin daɗi kamar su tuwo, miyan kuka ko tuwon shinkafa, miyan taushe, amala, sakwara, da miyan ewedu ko da miyan agushi. Sannan kuma ina son duk abincin gargajiya kuma suna sa ni jin daɗi. Abincin gargajiya kamar dambu, waina, masa sunasir da dai sauransu.

Takalma uku nake da su. Sauran takalmana duk sun lalace. So takalma da yanzu nake iya anfani dasu su kwara uku ne da mai tsini wanda akece ma heels sai flat guda biyu So takalman da yanzu nake iya amfani da su, su ƙwara uku ne, da mai tsini, wanda ake ce wa heel, sai flat guda biyu. To za ku sai mun sabo ne? Matsa!

Ni bana komai a ranar bikin ranar haihuwa na. Ni har mantawa ma nake wai ranar haihuwa na ya zago. Abubuwan da ke gabana sun fi ƙarfin nake nawai yau ne ranar bikin haihuwa na balle ma in yi wani abu. Ba abun da nake yi ba. Qilama sai ya wuce da rana biyu sai in tuna kai rana ka zane fa ranar haihuwa ta.

Ina ajiye kuɗi a banki ne, a account dina na banki. Nan na ke ajiye kuɗi. Bana ajiye tsabar kuɗi gaskiya, sai dai ƙila in ɗan ciro ko irin wanda zai ɗan ishe ni idan wani emergency ya taso a gida. Amma gaskiya a banki nake ajiye kuɗi na.

Abun da nake tunawa daga yaro shine lokacin da babanmu yake koya mana karatu, da kuma lokacin da idan anyi jarabawa a makaranta an bada hutu, mutum ya zo da sakamakon shi. Idan ka yi ƙoƙari, za a ɗan ma ƙwarye ƙwaryan walima da kai da ƙawayenka guda biyu.

Eh ina iya ɗaura ƙulli. Akwai macen da ba ta iya ɗaura ƙulli ba ne, in kuwa akwai ta to ya kamata ta zo in koya mata. Ba kalan ƙullin da ba mu iya ɗaure wa ba mu ɗaure shi Zam zam zam ya ɗauru da kyau ba tare da wani matsala ba. Ɗaura ƙulli ai beda wahala. Abune mafi sauƙin yi a duniya.

Abun da nake kan canjawa a wurin aikin mu su ne sata. Nuna wannan nawa ne don haka zan mashi abin da ya kamata. Wannan ba nawa bane da kuma munafunci da ake a tsakanin ma'aikata. Gaskiya so ne abun da da ina daɗi kuma tsano zan gyara shi saboda ba na jin daɗin wannan abubuwa.

Eh, ina kunna sanarwar, sanarwar apps. A dudda ma dai ko sun sanar ko ba su sanar ba. Oho, ni dai ba bin ta kan saƙon nake ba, ba bi ta kan sanarwar nake ba. Amma dai kowane app ɗin da ke wayana, na kunna sanarwar shi. Ƙila bai fi in duba sau ɗaya a ce, a wata ba. A gaskiya ni ba ma'abociyar duba wa bane, amma kunnawa kam ina kunnawa.

Bani da yaushe nake zuwa kasuwa, sabida bana zuwa mai gidana baya san ina zuwa kasuwa. Shiyasa ko mai nake so sai dai in bada aje kasuwar a siyo mun. Rabon da in je kasuwa ma ni na manta. Dan gaskiya an kwan biyu, ina ga tun tsakiyan shekaran nan gashi har yanzu muna karshen shekara.

A'a, ba ma sa uniform a wurin aiki saboda makaranta ne kuma ai malamai ba sa sa uniform. Sai dai suyi shiga mai ƙyau shiga na mutunci ɗaliban mu ne kawai suke sa uniform. Mu dai malamai ba ma sakawa sai dai ɗaliban mu ne ke sa uniform.

Madubi guda ɗaya ne muke da shi a gida. Madubin shine wanda yake uwarɗaka na. Akwai dai ƙananu ƙananun madubi na jikin powder waɗanda ban ma san inda suke ba yanzu amma dai madubin da ko yanzu aka zo gidana za a gani kwara ɗaya ne shine muke amfani da shi.

Ina kawowa gidanmu ta hanyar amfani da mashin kokuma keke napep. In muka fita in da zamu, in zamu dawo gida sai mu hau mashin. In kuma mun samu na pep to sai mu hau na pep sai mu dawo gida. Tana muke, ta hanyar da muke bi, ke namu yake kawowa gida.

Kuɗin wutar lantarki a wata a wurin mu ya fara ne daga dubu goma. Girman gidan ka, girman kuɗin ka. Muna ba da dubu goma duk wata. Saboda sun ce unguwar mu ana ba mu wuta sosai. Unguwan da ba a ba su wuta sosai ma bai kai haka ba.

A'a, ba na rera waƙa lokacin wanka. Rera waƙa lokacin hauka an fi waɗanda ba su da lafiya ko kuma ba su da hankali. Amma na ji labarin cewa mutane suna son rera waƙa lokacin wanka, amma ni gaskiya ba na cikin masu rera waƙa a lokacin wanka. An ce matsota.

Ina iya bacci da rana idan na gaji kuma ina da lokaci don bacci da rana. Ina kwana yaji ki? Bacci rana yana sa ka zama re-energized kaji eh ƙwaronka ya dawo bayan ka gaji.

Eh ana share gida sosai da sosai. Ya danganta da sau nawa yara ko iyali suka ɓata amma ace in babu yara ba a ɓata ba, ya kamata mutum ya share gidanshi sau biyu, da safe da kuma da yamma. Amma in kuma da yara, ba ka share a duk sanda suka ɓata shi.

Ba na riƙe lema lokacin ruwa. Abun da ya sa ba na riƙe lema lokacin ruwa sabida ban ma da lema. Amma sanda nike da lema, ina riƙe ta lokacin ruwa sabida ruwan zai iya saukowa a ko da yaushe, sai kawai ka kunna lemanka. Ma yanzu da ba na riƙe lema lokacin ruwa sai dai in ruwa ya zo ka samu wuri ka fake.

Aiki tare da kungiya. Bana cikin kowane kungiya, sai dai in kuna nufin kungiyar mu ta malamai like mu malaman da muke koyarwa a guri ɗaya. Muna aiki tare ta hanyar taimakekeniyar juna, ta hanyar ba juna shawara da kuma hanyar taimakawa wasu.

Yanda sa hannun mu yake shine za mu saka initials ɗin sunan ka sai ka ƙara rubutu a kai. Ya danganta da me kake so ka sa hannu a matsayin sa hannun ka. Sa hannu yana da kyau kuma yana da inganci kuma ya kamata mutum a ce a komai nashi yana saka hannu.

Na fi son tufafin auduga kan tufafin siliki. Ni ban ma san menene siliki ba. Kuna nufin silk? In shine to, gaskiya tufafin auduga ya fi. Tun balle lokacin zafi, auduga bai riƙe zafi amma siliki kuma yana riƙe zafi. Sai ka ga in ka sa kayan auduga ka fi shan iska.

Yadda dangantakarmu da abokan aikinmu yake shine dangantaka ne ta girmama juna, mutunta juna da kuma ganin ƙima da darajan juna. Muna mutunta juna, mu kyautata ma juna zato kuma mu taimaka ma juna a san da ake buƙatan haka. Sannan dangantakanmu da abokan aikinmu dangantaka ce ta son juna da kyautatawa da kuma jinƙai da tausayi.

Ba ni da takamaiman kalan kiɗan da nake son ji. Ina jin kiɗa ne daidai da yanayi na ko kuma ina jin kiɗa ne daidai da abin da aka samu a lokacin da nake jin kiɗa. Amma jin kiɗa ba wani abu bane da wai zai zama na ina da abin da na fi so a kalan kiɗa.

Eh, eh ina yin aiki bayan lokaci. Idan lokacin tashi ya yi ba ka gama aikin da aka ba ka ba, kana da zaɓin ko ka tsaya ka gama shi a ranan, ko kuma ka yi shi a washe garin ranar. Amma ni na fi tsayawa in yi aikin a bayan lokaci.

Mafi mahimmanci a kasuwanci shine a matsayinka na ɗan kasuwa ka kawo kaya masu kyau, masu inganci, masu ƙarƙo. Kai kuma a matsayinka na wanda yake kasuwanci, ya zamana ka ba ka cutar mutane, ya zamana kana mu'amalantar customers dinka da kuma wa'inda kake sari a guransu cikin aminci, yarda, kulawa da nagarta.

Tsakanin fin son bas daga ko tagzi ya danganta da irin tafiyan da zanyi da kuma su wazani. Tafiya a tagzi tafi sauri akan tafiya a bas. Matsalan tafiya a bas shine yafi security kan tafiyan tagzi.

Yanda muke zabar da shara shine idan muka yi sharan muka kwashe a abin kwashe shara sai mu zuba a ledoji Idan muka tara sharan a ledoji ko a cikin buhu ko a cikin ruwan ko a cikin bokatai sai ka samu mai kwashe shara sai ya zo ya kwashe maye jiya ya zubar a inda ake zabarwa.

Ba ni da takamaimai, ba ni da takamaimai lokacin hutawa a wurin aiki. Ina hutawa ne idan na ji na gaji, asan da na gaji kuma babu wani aiki. A wani zubamma ko ka gajin kuma akwai mutanen da ke jiran ka, ba ka samu kaje ka huta. Sabi da wasu za su ga kamanka wulaƙanta su ne ko ka share su.

Ina bayar da ra'ayi a aiki ta hanyar tsara hannuna, sai in faɗa ra'ayina. In na faɗa, sai in faɗa dalilin da ya sa na faɗi wannan ra'ayi, sai in faɗa emm merit ɗin ra'ayina. Me yasa nake tunanin ra'ayina shine ra'ayin da ya fi, sai in ba da dalilai in gamsar da su.

Ina son dafa ƙwai, ina son dafa ƙwai ta hanyar sashi a ruwan zafi, ruwan ya tausa sai ƙwai ya dahu. Ko kuma ina dafa, ina son dafa ƙwai a yayin da nake dafa farar shinkafa, farar taliya ko kuma a yayin da nake dafa indomie to sai in wanke ƙwai sai in sa a ciki ya dahu.

Ni babu kalan wasar da nake yi a waje. Wasa ai yara ne ke yi, sai dai kaiwai wataran idan suna tsalle-tsallen su in tafa musu ko in yi helling ɗinsu. Eh, wana ka yi kaza, wana ka yi kaza, wana wana na can. To gaskiya ni bana wani wasa a waje.

Kai, kai bana tunanin na iya bada barkwanci, sabida wani ba zai dauka a matsayin barkwanci ba, zai dauka da gaske kake yi, ko kuma kana musu wasa da hankali. Gaskiya ni bana iya bada barkwanci, gaskiya.

A'a bana rike riga a aljihuna. Ta kan me zan rike riga a aljihu? Menene magamar riga da kuma rikewa a aljihu? Sai dai in za ka sa aljihu a jikin riganka wannan abu ne daban.

Abun da nake yi da safiya lokacin da na farka shine zan shiga bayi in yi alwala, sai in fito in zo in yi sallah. To idan na gama yin sallar nan, idan na idar da sallah sai in ɗora ruwan wanka, sai in fara haɗa abin karin kumallo. Idan na gama haɗa abin karin kumallo sai in ɗora abincin da yara za su tafi da shi makaranta.

Yanda nake shirya ayuka shine ina shirya su daga masu sauki zuwa masu wahala. Ya danganta gara a ina wani zubin ina fara yin masu wahala sabida ko na gaji masu saukin zan iya barin su. Sabida idan ka fara yin masu sauki wani zubin in ka gaji sai ka game wahala. Ila kuma shine ma mafi muhimmanci ka kasa yi sabida a gajiya kake.

Ina ajiye makullai na ko a cikin jaka ko a kan kantar kicin. In zan fita ina ajiye guda ɗaya kuma a kan injin wanki. Na can kin shiga makullan shiga can cikin gida amma makullan fita daga gidan a jaka nake sashi idan zan fita. Idan na dawo na buɗe ɗakin da gidan muka shiga sai kuma in ajiye ko in maida makullan jaka ko kuma in ɗora a kan kanta a kicin.

Launin bangogin da muke da su shine muna da kalan purple da kuma kalan milk. Ban san menene sunan purple da Hausa ba kuma ban san gwanda milk na san launin madara. To kalan bangon da muke da shi kenan, da launin purple da launin milk.

Kujerunmu suna da daɗi? Kujerunmu suna da daɗi? To ban gane kalan tambayan nan ba. Wane irin tambaya ne wai kujerunmu suna da daɗi? Na ga dai kujera ba abinci bane bale ace ko tana da daɗi. Ita ba abin sha bane bale kuma ace yana da daɗi ko bai da daɗi. Ni ban dai gane ina tambayan nan na kuta dosa ba. Gaskiya. Allah ya shige mana gaba.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar yin bincike akan aikin. Zan bincika duk wani abu da yake alƙantuwa da wannan aikin, sai mu ji to in binciken da muka yi ya tabbatar da eh, abun nan launin, to ya zama na ƙenan aikin yana da inganci.

A'a bana sanya agogo a hannu. Da dai na sa agogo a hannu amma yanzu gaskiya bana sa agogo a hannu. Bana sakawa sabida aiki da agogo ma aiki ne. Ni kuma ban da lokacin siyan agogo ko sa a hannu. Inda yanzu ma ko ka sa agogo a hannu sai da ya zamana a matsayin kwalliya ba wai don ka duba lokaci ba. Sabida kafin ma ka tuna ka saka agogo, ka sanya agogo a hannu, ka duba waya ka ga ko menene lokaci.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo-gizo. Yanar gizo-gizo yana ɗaya daga cikin wuraren da za ka iya amfani kuma ka yi ajiya, sabida, sabida babu abin da zai taɓa shi, sai dai in ba ka samu system error ba.

Eh, ana iya jefa dutse nesa. Abun da kawai ake bukata shine ka samu dutse ɗan daidai sai ka ɗauki saiti. Bayan ka ɗauki saiti sai ka san ta yanayin da za ka jefa shi. So idan ka ɗau saiti da kyau ka jefa ya samu saiti, wannan na nuna cewa ka iya iya jefa dutse nesa.

Eh, ina sanya safa kullum. Ina sanya safar ƙafa kullum da safe kafin in fita, amma bana amfani da safar hannu. Da safar ƙafa nake yi amfani. In kasaya na barin ƙafanka ya zama fresh kuma ƙura bai ɓata ma ƙafa. Lokacin sanyi kuma tana kare ka daga illar sanyi. Don haka ina sanya safa kullum.

Jakar mu ta kuɗi launin ta launin baƙi ne, akwai kuma jakar mu ta kuɗi mai launin kore. Jakar mu ta kuɗi za mu iya yin ta a kowane launin da ka so, ko ja, ko marun, ko fari, ko baƙi, ko kore, ko bulu, daidai launin da ka fi so, launin da za ka sanya jakar kuɗan ka ta zama ke nan.

Ni sanda nake iya tafiya da ƙafa kila ba zai wuce kilo biyu ko uku ba tunda ban taɓa tsayawa na auna ba. In dai tafiyar ƙafa ba ta dole dole ba ce ina yin ta daidai ƙima ne. Amma in kuma tafiyar ƙafar da za a yi ta zama ta dole dole ne ko kilo nawa ne zanyi sabida shine zaɓi.

Eh ina son ɗakina yayi haske. Hasken ɗaki shi ke sa ka ga abubuwa da kyau kuma hasken ɗaki yana ƙara ma ɗaki kyau da yanayi mai kyau da kyau da yanayi mai nishaɗantarwa da kuma yanayi mai kwantar da zuciya. Shi yasa ina son yanayi ɗakin mai haske.

Abin da nake yi da ragowar abinci shine, ina ƙara ɗumama mana mu ci shi ni da yara. Idan kuma abincin da ya rage na san ko in na ɗumama da gani har yaron ba za mu ci ba, to idan na ɗumama sai in nema almajiri in bashi ko mabukata ko mabarata.

Irin jakar da nake kai, shi ne ko ita ce, wasu ne, yana jakar da duka ƴan gidan mu suke amfani da shi. Jakar tana da kyau kuma tana da tsada. Ina son jakar nan sosai sosai saboda tana tuna mun da abubuwa sosai sosai.

Eh Tom, ina mike jiki da safe, da na tashi zan yi mika, in yi addu'a, sai in je in yi alwala, in yi sallah. To daga nan sai kuma aikin gida. To ni ina tunanin aikin gidan da mutum yake ko shi yana iya zama a tsayin mike jiki da mutum yake yi.

Na fi son tuwo a sama da shinkafa. Balle in ka samu tuwon shinkafa da miyan agushi ko miyan taushe wanda ya ji nama da kifi da crayfish da ganyayyaka kala-kala, ina yi ana kallo na. Yauzaka ci daɗi bawa.

Ina son zama yanayi mara hayaniya, yanayi peaceful, yanayi mai sanyi, inganci da yanayin da babu hayaniya, yanayin da mutum zai iya hutawa, ya cimma buri kanshi, ya cimma tunananshi ba tare da tunanin distraction tare da yara ba ko kuma gurin wasan su.

Yanda nake jurewa zafi shine ta hanyar shan abu mai sanyi da kuma zama a wurin da yake da iska sosai, iska da sanyi sosai, ba inda ya fita daga gona. Idan kana da kanwarma, a haka ba ka son kowa yana son jure zafi ba saboda zafi ya abun da ya zama.

Eh, ina iya dafawa. Eh, ina iya dafa abinci mana. Babu kalan abincin da ban iya dafa wa ba. Da ace, biyu, abincin da ban shiga cookery school ba. Don, na biyu, da na next age don.

To, ban san wannan amsa zan ba da ba. E, ina fashin sahan shanyawa. Na gane fa.

Abubuwan da nake don ƙara aiki shine yin aiki tuƙuru, tsara komai da komai, inganta komai da komai da tambaya kan yadda za ayi a ƙara aiki. Su ne hanyoyin da nake bi da abubuwan da nake yi don ƙara aiki.

Gaskiya, gaskiya ban iya tuƙin mota ba. Ina dai son in koya tuƙin mota amma ban iya ba. Tuƙin mota yana ɗaya daga cikin mafarkai na na duniyar nan. In iya tuƙin mota kuma in mallaka motar ma ba in iya tuƙin kaɗai ba. In mallake ta, ya zama na ina da mota ta kaina da zan ringa tuƙawa.

Gaskiya ba zan yi cewa ga abin da nake yi idan na kamu da mura ba, saboda ni gaskiya bana mura. Na'am, amma abubuwan da mutane suke yi idan sun kamu da mura, su ne su rinƙa shan shayi mai zafi, su rinƙa shan shayi da yaji kayan ƙanshi ko kuma su sha farfesun yaji.

Teburinmu na gurin aiki babba ne kuma kalan ƙasa ne, wato brown. Teburin yana da aiki da kuma girma sabida duk wani tarkace na gurin aiki yana gurin teburin nan, kuma bawanda zaice gurinmu baya a kammali baya a tattali.

Wasan da nake so in yi shine ina son koya wasan yin iyo. Ina son koya wasan ƙwallon ƙafa da kuma wasan table tennis. Suna daga cikin wasannin da nake so in ga na iya ko kuma in ga mata suna hawan alfahari nake yi.

Ais kirim ɗin da na fi so shine ais kirim ɗin balila ko kuma na cakuleti. Su ne kalan ais kirim ɗin da na fi so a rayuwana saboda sun fi daɗi kuma kusan kowa gama garin ɗanɗano ne da baya da matsala. Ba a samu wanda zai ce yana allergic to it.

A maganan gaskiya bana rubuta kashe kuɗin aiki sabida bana kashewa kuma duk abunda na kashe zamu rubuta. Kashe kuɗin aiki ai ba abu bane me kyau sai idan kuɗin da zaka kashe naka ne. Ma idan kuɗin kashewan ba naka bane ka'ida ne dole ka rubuta shi.

Hanyar da nake magance damuwa a wurin aiki ne, duk malamin da aka lura kaman yana da damuwa, za a san yadda za a yi, a kawo mashi solution, a kawo mashi an san wannan damuwar na saboda aiki da damuwa bai kamata ba.

Gaskiya bana ƙetare ƙafafu ka mun zama, gobe in ka ƙetare an ce mahaifiyar ka ce karasa. Bana ƙetare ƙafafuwa lokacin zama, saboda idan na ƙetare ƙafafu na suna mun zafi sosai sosai, shi ya sa da wuya in ƙetare ƙafa.

Eh, ina shan ruwan kayan itace. Ruwan da ka yi ruwan 'ya'yan itace daɗi, inganci da kuma ƙara lafiya da kuzari. Eh mana, shan ruwan itace yana da lafiya.

Ba ni da inda nake tofa miyau. Menene amfanin tofa miyau ko waye mai ciki? Mu masu cikin muna bari idan Allah sauke mu da Lafiya. Tofa miyau ƙazan tane masu tofar wa ƙaza maine.

Muna yin taro a mako sau ɗaya ko sau biyu. Sabida yin taro sau da yawa a mako ba tare da kuna da abin da za ku tattauna akai ba zai zama na ɓata lokaci. So Wani zubin mako ma har zai zo ya wuce ba mu yi taro ba.

Abun da nake yi a lokacin da nake jin damuwa shine in duba shin me ya kawo min damuwar na sai in magance abun da ya kawo min damuwa. Saboda da ka magance abun da ya kawo ma damuwa zai zama na kai baka cikin damuwa. Saboda damuwa mugun ciwo ne kuma ciwo ne da yake kashe mutum faɗɗa. Allah dai ka jiƙan duk wanda ya mutu saboda damuwa.

Mm-mm, ni ban ma san yawan bokitin da muke da shi a gida ba. Ina ga muna da bokiti ya kai guda goma, in ma ba su fi ba. Akwai na wanka, akwai na wanki, akwai na ciyar da dabbobi, akwai na wanke-wanke, akwai na sauransu dai da sauransu.

Irin wasan da na fi so ita ce wasan dambe wato wrestling. Ina son wasan sosai. Akwai mutane da yawa da na bi cigabansu tun suna ƙananan. Wrestling har suka zama manya yanzu.

Muna kare kanmu daga sauro ta hanyar shiga net ko kuma ta hanyar kunna maganin sauro. Sauro yana da illa sosai a lafiya. Shi ya sa ya kamata a mutum ya kare kanshi daga cizon sauro don yana da illa sosai sosai.

Eh, na fi son zama a kan tabarma sama da akan kujera. Sabida a tabarma ka fi balancing, ka fi zama da kyau. Ka mimmike kafa kan in a kan kujera ka zauna. Shi yasa na fi son zama a kan tabarma.

Da ma ana kara waya daga kwayar cuta to Ni banma taɓa jiba sai yau. Ta ya mutum yake kare wayarta shi daga kwayar cuta. Shin kwayar cuta kuke nufi ko kuma virus? Virus din da ke sawa ma mutane a waya.

Yaya na ke tafa? To menene tafa? Ban ma san menene tafin ba balle. Ban san yadda ake yi shi. Ku zo ku yi mun bayani, shi menene tafa nan ne? O ni kun so? Wai yaya ake tafa? To menene tafa nnan?

Eh waya ta tana daidaita haske da kanta saboda sanda na setin wayan na setata akan tarin abin dai ta haske da kanta. Idan guri yayi haske da yawa sai tayi duhu idan kuma guri yayi duhu sai tayi haske. In ka daidaita ya rinƙayi da kanshi yafima sauki kan yi ko da yaushe.

Abubuwan da nake yi da yamma kafin na kwana shine ina yin girkin dare, sai yara su zauna, suyi aikin makaranta da aka ba su. Sannan kuma sai mu yi shara da goge-gogen mu kuma mu haɗa komai da komai da za mu buƙace shi washegari. Abin da muke yi nan da yamma kafin mu kwana.

A'a, ba na yin harsashi lokacin bacci sabi da ban ma san mene ne harsashen ba kuma ban san me yake nufi ba. Da ma na san me yake nufi ne sai in san ko muna yin shi a lokacin bacci. Amma tun da ba mu san shi ba, ba mu san me yake nufi ba, to gaskiya ba ma yin shi.

To kuɗawo lafiya. Eh ina iya duba lambar QR, da na duba wayata in ina niman shi sai in kwakulo inda QR ɗin yake sai a yi scanning shi ke nan. Tabbas duba lambar QR yana da mahimmanci kuma ina duba lambar QR a wayata.

Eh muna iya kunna tsaron baturi, kunna tsaron baturi ayi bi da wahala, da ka yi connecting ka harhaɗa kawai sai ka ja wota, da ka ja sai ka kunna, da ka kunna kuma sai, dan haka i tabbas lallai lallai ina kunna tsaron baturi.

Irin kayan ɗafin da na fi so sune irin kayan ɗaki na kwalliya na ado na nuna isa da takama da sarauta. Kuma na fi son launin fari, ko ja, ko maroon, ko purple, ko brown, ko carton brown. Sune abubuwan da na fi so a kayan ɗaki.

A'a, menene ficikin tufafi? Ni ban ma san menene ficikin tufafin ba. Balle in san ko ina yi ko bana yi. Shin wannan ficikin tufafin Hausan mu ne tanan? Ko kuma Hausan wani yare ne? Ko kuma Hausan wani gari ne? Ko kuma wani yare ne daban aka kawo shi cikin Hausa? Tunda inda ba haka ba, menene wani ficikin ɗa tufafi?

Eh ina sa turare kullum amma inna sa turaren ba wai ina fita dashi waje bane. In zan fita waje sai in sa kaya mara turare saboda annabi ya hana mace tin balle mai hankali baliga wanda tayi aure ta saka turare ta fita waje har wasu mazajen da ba nata ba suji ganshin sa har su yaba da kyau da hasken ta. Wannan shine dalilin da yasa, yasa nake sawa— bana sawa kullum.